A wurin aiki na gaskiya ranar hutawa na ranar Asabar da Lahadi. In dai ranar Asabar da Lahadi ne zan samu in zauna a gida, in yi barcina, in wan ke kayana, in yi sikola na sai in samu in dan huta. Amma indai ranan Litinin dai zuwa ranan Juma'a ba na samu hutawa, sai dai in je aiki ba na samun lokacin hutawa. Amma kin gan ranan-- aka gan ranan Asabar da Lahadi gaskiya ina samu ina hutawa sosai kafin a shi ga ranan Litinin kuma da zan fara aiki. Gaskiya ranar hutawa na dai ranar Asabar da ranan Lahadi ina samu ina hutawa sosai jikina ya mishi.

Gaskiya indai sabulu ne, ina da sabulu kala kala da nike amfani da shi. Amma indai aka ce sabulun wanka, ina da wani sabulun wanka da nike yi da kaina. Wani sabulu aka sai a samu a yi na gida ne ana yi sabulu din. Amma indai na wanke kwanuka ne da masu wanda nike sikola da su, na amfani da, sabulun Viva. Sabulun Viva dinnan idan nasa ina wanke kwanukana da shi akwai kumfa sosai. Inasa sai inji yanayin abin kumfa din yana fitowa sosai kuma yana wanke mun kwanukana sai ya fita tas. In na gani ma ni da kai na ma ina jin dadi sosai amma na fi son shi gaskiya. Har da na kayan kayan sa na adana kwanuka na ina wanke da sabulun Viva gaskiya ina jin dadi.

Ina amfani da kwamfuta sosai kuma ina jin dadin amfani da shi dan yana bari aikina, yana yin yanda ya kamata kuma yana sauri. Kafin a sani idan aka bani aiki da yawa a gurin aiki, nan da nan na riga na gama aikin din kuma bana bata lokaci saboda ina amfani da kwamfuta.

Ina iya kiyaye kalmar sirri. Batun indai na san abu sirri ne, ba zan fittar da shi ba kuma ba zan yi rubutu akanshi ba. Balle ace zan sa shi inda bai kamata ba. Ina bari ya zama sirri. Zan bar shi a cikin zuciya na. Ba zan fitar da maganan ba. Yanayin da nake kiyaye kenan.

Gaskiya bana kunna kendir a gida don ina jin tsoro. Yawancin abun da muka karanta yanda kendir suke pata dukiya idan wutan ya gama. Yawanci lokaci mutanen da suka kunna sai su kama bacci abin ya kama wuta gida ya ƙone. Shi ya sa ni bana kunna kendir a gidana gaskiya.

Na fi son zuwa kasuwa na ranar Asabar. Ina zuwa ranar Asabar in samu siye siye, in yi cefane na yanda nake so. Don lokacin nan ne, ranan nan ne ranan hutuna a gurin aiki shiyasa na fi son zuwa kasuwa na ranar Asabar. In je kasuwa na in dawo gida in yi girki na sai in samu in huta kafin ranan aiki, ranan Litinin ranan aiki.

Ah, wata sha biyu aka haife ni. A rana sha shida, ranar litini aka haife ni wata, wata sha biyu. Lokacin man ne mama na ta gaya mun cewa aka haife ni. Kuma duk lokacin ranan in dai yana zuwa, sai ka ga ina ta jin dadi, sai a yi mun yanda ya kamata ko kuma ni ma in ba da kyauta ko kuma a ba ni kyauta.

Ina cin salati dan akwai aikin da yake yi a jikina. Idan na ci, na san abubuwan da zan samu inna ci da zaiyi min a jiki sosai, shi ya sa nike ci. Amma ina da wayanda ba su a ci a cikin gidanmu, kamar babana haka baya ci, mamana ma bata ci. Ni kaɗai nake ci a gidan don na san amfanin shi a jiki.

Indai abinci na ya rage, zan aje, in rufe, in aje idan lokacin da ina jin yunwa sai in ƙarasa a wuta idan yayi zafi sai in ci. Abun da nike yi da abinci da ragowar abinci kenan bana zubarwa ko kuma in ba wanda yake bukata wanda yake jin yunwa ya ci abinci sai in bashi shima ya ci ya koshi.